Nafi son ɗaurin aure, saboda a nan ne zaka haɗu da mutanen da ka daɗe ba ka haɗu da su ba, ba ka ma kuka jima ma ba kuga junanku ba. Sannan kuma ƴan uwa da abokan arziki duka mu haɗu, a gaggaisa, a yi hotuna, a kuma yi hira sosai. Kowa ya dinga ba da labarin abin da ya faru, an daɗe ba a haɗu ba, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Dan haka to nafi son gaskiya ɗaurin aure fiye da dukkan wani biki da ake yi na taro.

A na fi son ba da kyautar kayan abinci saboda ita ce mahanga mai daɗi ko kuma mai kyauta da ake samun albarka sosai a cikinta. To ni kyautar da na fi so, na fi son ba da kyautar abinci saboda ana samun lada sosai sannan kuma ina kan ba da kyauta ga magunguna ga waɗanda ba su da lafiya na kan taimaka musu haka.

E tabbas muna samun horo a gurin aiki da yake irin muna harkar canjin naira zuwa kuɗin amuruka to wani zubin babban banki na Najeriya Central Bank yana ɗaukan mu ya ba mu horo na yanda zamu tafi da shigadda data, shigadda rahoto ko kuma report na abubuwan da suke faruwa a cikin aikinmu, wanda za su dinga gani directly zagani zuwa cikin cyber ɗinsu da suke amfani da ita.

A jahar Kano ne. Na fi amfani da gidajen rediyo irin su Freedom, irin su Arewa Rediyo, saboda dukkansu sukan kawo labarai, su dala FM saboda sukan kawo labarai masu sauƙi wanda yake faruwa a cikin jahar mu, cikin lungu da sako na jahar mu. Idan kuma inaso nakan so inji nigeria gaba daya, abinda yake faru nakn tafi NTA ko intafi, ko intafi, wannan, ah wannan chanel TV domin inga sukuma mi yake faruwa. So idan kuma a ɓangaren ƙasashen duniya ne, nakan tafi a can CNN ko Al Jazeera ko wannan domin in samu in duba su kuma in tabbatar suma in ga me yake faruwa.

Eh tabbas ina son zama kusa da taga especially ma lokacin zafi. Saboda dan ni gadaje na da suke ɗakuna guda biyu duk a bakin taga suke a zaune. Nakan haɗa su, nakan haɗa su da saga suyi in buɗe su mun in dinga shan iska mai daɗi. Tun da yawanci idan lokacin zafi ne yakan sa iska ta burƙanta to sai na fi yin amfani da wundo domin in sha iska kusa da duk inda na zauna. Kwa ko wani guri naje ko taro ko wani abun nakan zauna kusa da wundo domin in samu iska mai kyau.

Na fi son, na fi son shayi sosai saboda, na fi son shayi sosai saboda shayi shi yake mun ƙofi yakan tayamin da olsa ko yakan hana ni bacci. Amma ni ina sabar da amma dai yana hana ni bacci dadaddare to gaskiya ban fi yi mu'amala da ƙofi ba ko yaushe. Na fi son shayi haka a zuba mishi citta da ɗan ƙanin fari a dafa sosai mai dahu da zafi ka zuba suga da yawa ina shan shi, so na fi son shayi.